Hasken rana da na'urar adana wuta, yaya suke canza batun wuta a unguwarku? Wato dayake ƙasarmu nijeriya, daman kasan kasace da akwai hasken rana sosai, lalacine yasa muke ta ihun ba wuta, wanda na'urar addans wuta yana nan zaiyi matuƙar amfani sosai a masu kuɗi da masu arziki a unguwannin mu sun koma gaskiya duk yawanci wannan na'urar adana wuta daga panel ɗin hashi inverter sun ka ajiyashi a gidansu kuma yana da matuƙar amfani. Aaa, kuɗinsa dai yana da tsada amma idan mutum ya rufe ido ya siya akwai riba sosai tattare da shi. Kullum kana da wuta ko da wuta, ko ba wuta, inda rana ya fito za ka samu haske ƙasa a gidan ka. A bam bamcinsa, bambancinsa da generator shine generator na ƙara shi baya ƙara. Generator sai ka sa masa mai, shi ba sai an sa mai ba sannan kowane lokaci zakayi amfani da ita. Aaa, me ajiyan, aaa, me ajiyan wutar rana, na'urar da ke adana wuta a daga rana. Shi generator ga ƙara ga damu shi kuma wannan gaskiya bai cika damun mutane ba. Amma ga shi ya yawaita ga shi kuma yana da kyau sosai. Komai ake dashi zai dashi saidai abun ya dangana ne da girman sana'a.